Ƙwarai ma kuwa ina musafaha da mutane. Domin ni mutum ne mai yawan mu'amala da mutane kala kala. Nakan yi mu'amala da mutane a wajen aiki ko a makaranta ko a wajen kasuwanci. Musafaha da mutane yakan jawo musu ƙauna da son juna tsakanin su da kuma yadda da juna. Musafaha abu ne mai kyau da ya kamata a rinƙa yi domin ba wa juna amanar kai.

Ina yin karatu kafin in kwana. Domin karatu kafin mutum ya kwana abu ne wanda yake sa kwakwalwar mutum ya buɗe duk karatun da ya zai zauna a cikin kwakwalwashi ba tare da ya gudu ba. Yin karatu kafin a kwana abu ne da yake ƙara ma mutum hazaƙa da kaifin basira. Karatu kafin a kwana abu ne da ya kaiwa ta kowane ɗalibi ko ɗan adam da yake koyon wani abu ya rinƙa yi. Domin haka yana da matuƙar kyau sosai da sosai.

Ina kallon madubi sau uku a rana. Kallon farko ina yin shi a lokacin da nai wanka da safe zan fita wajen aiki. Ina yin kallo na biyu a lokacin da nai wanka na biyu bayan na dawo cin abincin rana sai in yi kallo na uku a lokacin da na dawo da daddare na shirya zan kwanta. Ina kallon madubi domin in ga yacce nake canjawa ko kuma yacce lafiya ta take. Kallon madubi yana da kyau a rinƙayin shi saboda lura da lafiya da kuma yanayin jiki.

Labulen mu sun kasance launi shuɗi, domin launi shuɗi launi ne mai kyau da kuma jan hankali, bugu da ƙari. Launi shuɗi shine yake a jikin bangon gidan mu. Mun siyo labulen mu a kasuwar Central Market da ke cikin garin Katsina. Labulaye masu kyau suna daga cikin.

Na fi son abincin gargajiya wanda ake kira dan wake. Ɗan wake dai da farko ana yin shi da fulawa da rogo. Za'a haɗa fulawa da rogo waje ɗaya sai a cakuda sai a sa ruwa, sai a rinƙa jefa su cikin ruwa tafasashe. In ya dahu sai a rinƙa hadawa da mai da yaji sai a cakuɗa a ci. Ɗan wake abincin gargajiya ne na hausawa mai matukar daɗi sosai da sosai.

Ina amfani da manhajar tura saƙonni wadda ake kira WhatsApp. Ta cikin manhajar WhatsApp, mutum zai iya tura sakonninsa san ya yi zumunci da ƴan uwa kala kala. A cikin manhajar WhatsApp ne akwai wani abu da ake kira status, wanda za ka iya kallon abun da mutum yake ciki ko ka tura saƙo zuwa group, wanda shi ne mutane da yawa suke a cikin group ɗin. Za ka iya tura musu saƙo ɗaya domin duka su su gani su amfana, su ga da me kake nufi.

Tabbas ina zuwa aiki akan lokaci. Domin ni mutum ne mai hazaƙa da ƙwaso a wajen aiki. Bana bari in makara a wajen aiki. Nakan tashi ƙarfe shidda da safe domin in yi wanka, in shirya, in ci abinci sannan in garsa ya a wajen aikina domin fara aiki. Bana yarda da jinkiri a yanda zan yi aiki.